To, muna, ni bana tafiya wurin aiki kuma in yi tafiyar wannan, to ba ran iya ba ku labari tafiyar da ina yi ina zuwa makaranta. Na tashi daga gida, nakan, nakan fita waje, nakan nema, nakan nema mai mashin shine mai goye ni muna kira. Lokaci saboda wuri gida na, na cikacin, cikacin unguwa. So na kan nema mai mashin in hau ya kai ni bakin titi. Muna biyan ɗari uku daga wurin, daga wurin kuma sai in tsallake hanya in dai dai yayi tsananya dai sai in nema bas. Na nema bus, bus zai duke ni daga wurin ɗin. Akwai ɗan nisa kaɗan daga bakin hanya dai ɗauke ni yake can akwai wurin da muna kira, eh, eh, Stadium Roundabout. Yakan je ya aje ni a wurin tunda akwai nisa, shiyasa na faɗi bus. Keke ko mashin bare iya kai ni. Ko kuma in zan yi amfani da mashin, ko in zan yi amfani da mashin zai, zai fi kuɗi. So ina daga wurin na kan sai daga Stadium Roundabout nakan duka keke, keke zai duke ni ya aje ni a gaban makaranta kafin in shiga makaranta. Haka na kan yi kowane rana da zan, nakan, nakan je makaranta.

Mun je biki, abunda suna son gani a wurin biki kuma shine rawa. Indai akwai sabon sabon ruwan da ya fita, duka zaka ga musu a wurin biki. Mutanen da suna rawa ɗin ƙila zakayi a gan ko baƙi an kirasu suyi rangadan rawa, kuma ƴan iyalin sukan sukan sukan sukan yi koyar rawa tare su don su rina su su rangadama em. Baki rawa saboda kowa ya kallo rawan ya ji daɗi.

Eh muka yi farin ciki da Mallam Alhaji Hajiya Baba, ko kuma inna muna, muna faɗi muna ba da girma. Eh, in mutum ɗin, in mutum, eh shekarar shi ya ke, kuma, kuma zan ce, eh, eh in mutum ɗin, in, in, in yanayin shi ya kai, eh za mu kira, za mu kira shi duka sunaye nan, mu kan kira shi. Amma ba dai ba kowane bane za a kira shi. Amma dai eh, dai eh akwai, akwai sanda mukan kira wanda sun girmi mu. Na waɗanda sun, wanda sun girme mu. Kuda eh za mu iya kiran wancan Mallam Alhaji dai mun sani Alhaji dai wancan sai girma ne. In girman ka ya ke za ka kira Alhaji. Sai kuma, eh Hajiya, Hajiya duk wancan sai girma ne ya kai. Zaa mu kira mutum Hajiya. Amma dai, inda duk wanda ya girme mu za mu iya kiranshi ko Mallam. Kuma, kuma kira, inda sun fa, ya sufa kuma zamu iya kirashi baba.

Abincin da nafison jira lokacin sha ƙara shine dankali. Shine dankali ba, ba, ba dankali mai zaƙi ba wanda ana kiranshi irish dankali. Shine nafiso saboda inason cinshi sosai lokacin, ina jiran lokacin shi saboda lokacin shi ta, ta sare ƙarshen shekara ne. Shine, shine akan fara a cicire shi daga gona ana kaishi kasuwa. Shine lokacin ka saye shi, ka saye shi domin da yunwa kaji daɗi shine nafison shi da sakwara.

Eh ina cikin zafin aiki, ina cikin zafin aiki. Ina jika jiya kaɗan, ni kan ɗan ajiye kayakin aiki a zona dan, ɗan sha iska kaɗan kuma in sha ruwa, in, in, in, ɗan huta kaɗan. Saboda in na huta, saboda na san jikina yina son hutu sosai. Indai kana ba jiki aiki ba ka bashi hutu, jiki dai yakan zai ya, zai yaɗa garma. Wani lokaci yakan zaki yi ciwo, kayi ciwo ba ciwo sosai ba, ba ciwo kaɗan ba kayi ciwo sosai. Shiyasa in ina aiki dai, na ji bai yi jikina dan fara bani, ya ɗan fara bani zafi zafi kaɗan ko ɗan ciwon kai ko kuma na fara jin gajiya ko dangajiya kaɗan dai kan so in huta kula. Ko wata amma dai ina da, ina da target ina da ƙoƙari in gani eh zan kammala shi da sauri. Zan kammala shi da sauri so that, eh, zai iya taimakeni in samu hutu da sauri.

Yanzu nan tunda ina, ina gudanar da yin shan suga, na inda, inda zan ci abin sha da nakan so sha shine zan ce, eh, kamar zan ci, taɓa zan ce Nutri Milo shine tunda wancan ba shi wani suga sosai amma dai madara ne, madara ne ya cika shi. Shine zan ce eh shine abin son sha na sosai tunda ni bana son shan, eh bana son shan kayan da zai zira wa mutum kai ko kuma ya juya ma ba mutum iri. Bana son wancan kuma bana son shan ruwa sosai. Amma dai nutri Milo shine babban ce eh tunda, tunda wancan madara ne yafi yawa ba, ba suga sosai. Duka saboda madara na da kyau maki.

Umm, cikin gidanmu madubi guda ɗaya ne. Yana nan cikin ɗakin, ɗakin gadon mu. Shine mun kai wanka, mu kanje, mu fita, gaba dai muna kullum. Ko, eh, muna kallum. Mu dai muna, ko kuma mun, mun, mun, mun kare, mun kare shan, mun kare sa kaya mu na so mu zo mu tsaya, mu saya gaban mu duba kam, kafin mu fita. Eh amma yakan taimake mu sosai amma dai duk na sani, eh muna neman madubi kaman guda biyu a cikin wurin wanka kuma. Saboda wance ya taimake mu kuma, idan muna wanka ko muna don cicire su ma fuska ko kuma, umm, su ma a jiki dai dai su taimake mu mu gani. Amma dai tun da idanu muna da shan, shine muke amfani da shi.

Eh to ba, ba, ba duk yaren a, ba duk yaren a duniyan nan daidai da za a ce daidai ne, da lokaci na wucewa baya gyaru. Ko Hausa ma zai gyaru. So daga nan zuwa shekara ashirin, na sani Hausa, Hausa zai gyaru. Hausa, Hausa zai ƙara yawa kuma a wurin mutanen da suna, mutanen da sukan, da, da, da suna yare ɗin za su ƙaru. Sai kuma, sai kuma za, za, za ku kuma ƙaƙƙara sababbin, sababbin kalma a Hausa da riya da muke yi. Saboda yanzu nan akwai wasu kalmomi da in kana so ka yi, kana faɗi da Hausa dole su ƙara da danturin caci. Saboda haka ne kalmomin na. Na ma na, na sani daga nan zuwa, eh, ashirin, zuwa shekara ashirin, za, za, za, zan samu kalman, kalmar hausance kawai kuma zuwa kalma, zuwa ma yin kalman nan.

Ehh toh, tare ta ma ya banban ta wani lokaci akan yi taro ace mata ne kawaii, wani lokaci ayi taro ace matasa ne kokuma ayi taro ace maza ne kawaii. Eh, to wance, wance ne ya bambanta shi. Amma wani lokaci za a yi taron unguwa ce wance na kowa da kowa ne. Lokacin fita duka mata, maza ma kowa ya fita yana yin taro a gurin amma dai, eh, taron unguwan ɗin akan, akan, zai ya zamanto ko kuma, eh, saboda abubuwa dayawa da zai ya mutu saboda ana neman tara kuɗi yin abune a cikin unguwa, kuma ana, kuma in ana so raba magani a unguwa za a kira unguwa faɗi musu, "Eh, gabatar za su zo raba magani." Kuma in dai akwai abun da zai ya taimake. Rayayyen mutanen unguwar ne sa a kira taro. Amma dai, eh, a kira taro kowa ya fita sai a zo a faɗi mana biye abun da ya sa an kira taro ɗin.

Ma'aikatan lafiya duk aikin su na da muhimmanci kaifi. Inda na sani kuma saboda na kabar aiki a lokacin muke anjin kurkuyoyi ko anjin kyanda muka shiga unguwa mu je muyi ma yara. Wani ma yara mu basu, basu magani kuma da rigakafi saboda mun sani ba yi, saboda, saboda mu, saboda mu ana cuta, ana cutar shigan yara. Saboda cutar yara dai cuta ne da in ya shiga yaro dai ya zai yade, wani zai yade har kuma ya suma da wani yaro. Abun, abun da muna so dokin ya sa mukan zo mu shiga unguwa da unguwa muna basu magani. Wani, wani gida idan ka je, ka je za mu raice ku sosai da dariya ma ana ba ku yara da mun yi shiga duk dai kuma duk wajen janin jaka kafin ta fitar da yara ɗin. Amadi ana koya mana yadda zamuyi musu maganadi sosai na muhimmancin duka rigakafi da maganin da mukan zo mu ba da su. Kuma aikin ma'aikatan eh lafiya dai aikin dai muhimmanci sosai.

Eh tun ina kuriciya, aikin da na so yin shi shine aikin injiniya saboda injiniya, saboda na girma babana yake aikin injiniya. Amma dai wanda na so yi da bani da na babana saboda babana shi yake yin aikin, yana gyara su titi, yana gyara su kumfuta, yana gyara su abun kullum, yana gyara kayayyaki da yawa. Amma dai wanda na so yi da ba ma na girma da na je makaranta, na je na karanta aikin, na je na karanta eh eh melisafin kuɗi. To shi ne aikin da na so yi yanzu nan dai na girma. Eh so aikin da na so yi daga yanzu zuwa kila lokacin da zan zo shi ne aikin melisafin kuɗi.